Ina amfani da manhaja aje sakonni mai kyau da inganci domin aje sakonnin da suke da matuƙar muhimmanci a gurina. Musamman ɗaya daga ciki, irin su Google Drive duk suna da muhimmanci.

Abincin gargajiya wanda na fi so kaman akwai tuwo, akwai fura, akwai dambu, akwai fate, akwai ɗan wake, akwai gurasa, kunu aya, kunu daji.

Eh, ina iya ɗaure ƙulli, musamman irin ƙullan da zaka ɗaura dabbobi kaman akuya, saniya, kare. Duk wannan ƙulli ne ko iyyan da zaka ɗauki kaya da ina iya kwancewa, ina iya ƙullewa ku.

Ina bin ka'idojin aiki sosai, musamman zuwa da wuri wurin aiki, sannan yin aikin da ya kamata a wurin aikin, sannan kuma sai tashi lokacin tashi idan ya yi.

Ina rufa baki a lokacin yin hamma sosai ma kuwa, sabida rufa bakin yana da matuƙar muhimmanci sabida kula da lafiyarka ka iya, za ka iya samun matsala.

To dai, ni gaskiya a inda nake rayuwa bana rayuwa inda suke da gidajen abinci, sai dai ɗan gurin da muke zuwa mu siya a bakin titi a matsayinmu na masu ƙaramin ƙarfi.

Ina riƙe lema lokacin ruwa. Musamman ina gurin aiki, ina so in dawo gida, sannan ana ruwa ko kuma da safe idan ina buƙatar in fita gurin aiki ana ruwa ba a daina ba sai in yi amfani da lema.

Abin da nake yi, shirye shiryen da nake yi a karshen mako shine, abin da ya shafi kasuwanci na. Nakan tsaya ne da safe, abin da ya shigo da abin da ya fita sannan da abin da aka ɗauka.

Eh, ina magance damuwa ne ta hanyar samun guri in natsu sannan in nemi abokin shawara ya bani shawarar da zata yi daidai da abin da nake tunani akai, shi ma domin in amfana da shawarar shi.

To, wasu labarai bamu da wafi a gidanmu saboda mun mutane ne masu ƙaramin ƙarfi, ba mu da hali da za mu iya amfani da shi muna sadata na mako-mako.